Ina shan ruwa kullum fifty centilitre sau huɗu ko sau uku. Idan ana zafi, idan ana sanyi kuma nakan sha fifty centilitre sau biyu. Da rana da yamma. Amma idan ana zafi nakan sha fifty cl na ruwa har sau biyar.

Abincin da nake ci da safe, ina son cin abinci mara nauyi kamar dai shayi da biredi ko kuma in ci indomie noodles ko kuma a soya mun dankalin turawa da ƙwai ko doya da ƙwai. Na fi son abu mara nauyi da safe ko kuma wainar fulawa. To wa'inan su ne abincin da na fi ci da safe.

A gidanmu bamu da yawa sosai. Mu takwas ne. Maza biyar, mata guda biyu. Maza sun zo a jere guda huɗu. Sai aka samu mace, sai aka samu namiji, sai aka sami mace, sai aka sami namiji. To mu dai takwas ne gaba ɗaya a danginmu a gida.

Ina magance koke-koke ta hanyar sauraron ƙorafi. Duk wanda ya zo da koke-koken shi, zan saurare, in ji koken. Idan mai mahimmanci ne, sai na duba yanda abin zai kasance. Idan ya fi ƙarfina, sai in nema shawarar magabata ko wanda yake sama dani. In bai fi ƙarfina ba, sai na yi ɗau matakin da zan ɗauka. Akwai ƙorafi-ƙorafi wanda suke ba masu mahimmanci ba. Idan na saurara a lokacin nake watsi da shi tare da ba ma wa wanda ya kawo koken shawaran abin da ya dace. In kuma ɗaukan mataki ne, in ɗau mataki. Idan kuma na neman shawara ne da wani kafin in ɗau mataki ko, ko in ne, in ba da agaci, sai in nema shawaran wanda yake sama dani ko magabata.

Sahanu namu yan da yake shine kamar ni yanzu sunana ya fara daga harafin H. To yanda nake sahannu, nakan fara da, da harafin da ya fara da sunana. Sai inayi zero zero ma, ana kamar jagwalgwalo sai in ja layi a tsakiya sai in, in yi, in yi ɗigo shikenan haka sahannu na yake.

Ba ni da ranar da ba na zuwa kasuwa. Ban ƙayyade lokaci na zuwa kasuwa ba zuwa kasuwa na ka ma wa take yi zai iya yiwuwa in je kasuwa kullin zai iya yiwuwa in dinga tsallaka rana zai iya yiwuwa in je da safe da rana da yamma ya danganta da lokacin buƙatan abun amma kamar inda nake ana cin kasuwa kowane sati to nakan yi ƙoƙari na ga na ci kasuwan nan na kowane sati saboda kana samun abubuwa mabam banta sannan da sauƙin kayan masarufi.

Ina halhutawa a wurin aiki lokacin break. Idan lokacin break ya yi, kamar misalin ƙarfe goma zuwa sha ɗaya nakan huta. Amma idan lokacin break ɗin ya yi kuma ina da ayyukan da nake so na ga na kammala, nakan yi amfani da lokacin break in samu in hanzarta sauran aiki na kada in samu overtime. To sai daga baya idan na samu lokaci kuma sai in huta ko in ci abinci. Ma'ana de lokacin da zan ɗan huta.

Eh ina kare wayata daga kwayar cuta, sai sani sai mata case ko pouch saboda wani zai iya taɓa maka waya mai wani lalura sannan kai ba ka sani ba. Tutun da dai ka sa mata riga ba zai shafi lafiyar wayanka ba. Sannan kuma lafiyar waya ake magana, ita ma lady pouch din. Da kuma screen guard dasu ne waɗanda nake amfani dasu domin kare wayata daga kwayar cuta.

Eh ina tafiya kasuwanci sosai. Nakan je kasuwa, na je na saro kaya sannan na zo unguwar mu in siyar. Sannan na kan yi tafiya mai dogon zango daga garin mu zuwa na gari in hau abin hawa, in saro kaya in kawo inda nake in siyar.

Eh ina yin addu'a kullum. In gari ya waye, farkon abin da nake yi shine addu'a. Sannan kuma duk abin da zanyi ina yin addu'a. In zan fita gida ina addu'a, idan zan dawo ina addu'a, idan zan hau abin hawa ina addu'a, idan zan sauka ina addu'a, in zan shiga kasuwa ina addu'a, idan zan fita ina addu'a, in zan shiga ofis ina addu'a, idan zan fita ina addu'a, in zan ci abinci ina addu'a, in na gama ina addu'a. Sannan kafin in kwanta bacci ina addu'a. To kullum gaskiya, zan iya cewa addu'a shine abu wanda na fi yi a kullum fiye da ayyukana.